A zahirin gaskiya ba kullum nake motsa jiki ba amma ina so gaskiya in zo in dinga motsa jiki a kullum. Saboda ni mutum ne wanda yake son jikinsa ya mar, ya buɗe saboda ba, bani da jiki, bani da jarman jiki. To inason in giga mosta jiki gaskiya a kullum saboda jikina ya buɗe amma gaskiya yanzu a zahirin yanzu, zaman da ake yi yanzu ba kullum nake motsa jiki ba. Da dai ne ina ƙwallo, ƙwallon ƙafa. To amma dai yanzu na bari to ina so in dinga motsa jiki. Ina ganin yanzu abunda nakeso in yishine ina son in samu kayan motsa jiki ko wanda zan iya haɗawa da kaina wanda zan samu siminti da ƙarfe sai in samu abun da zan haɗa da shi. To a zahirin gaskiya yanzu abin da ke mun wahala shine ƙarfe. Karfen da zan samu wanda zan haɗa wurin turakun tsakanin abun motsa jikin guda biyu shine yake mun wuya na ba da cigiya abokaina guda biyu waɗanda suke gareji su samo mun abun motsa, abun ƙarfen da tarakun guda biyu. To sun bincika dai ba samun ba. To amma ina tunanin na yanke shawara ko dai da kaina zan haɗa shi. In haɗa da kaina he in hutar da, da su ɗin. To amma kuma kahin in haɗa da kaina ɗin dole ina buƙatan ƙarhen. He na ga is ko dai in je inda ake saida ƙara huna in sayo shi ko kuma dai in samu wata dabarar da nayi. Ko kuma na ga wani a kan yanar gizo gizo yana talla abubuwan motsa jiki wanda ya haɗa da siminti kuma kankare wa anda bana ƙarfe bane ba. Akwai ɗaya kg, biyu kg, uku kg, huɗu kg, biyar kg har zuwa goma kg duka yana da su. To kowai ina tunanin in na samu kuɗi zan je in yi oda sune kowai a kawo mun. In kuma ban samu kuɗi ba zan yi ƙoƙari dai in samu ƙarfe wanda zan haɗa abun motsa jikin da shi. Babban abun da ma yake hana ni haɗa abun shine rashin ƙarhen. To ina so bayan na haɗa shi kullum in dinga motsa jikina kullun kullun saboda inganta lafiyata da kuma in inganta jikina. Saboda dum mutunin da yake motsa jiki za a haga ko akwai cututtukan da ba ka so suke kama shi ba. Kuma inkana motsa jikin ma kana buƙatar kasamu wani abu kana buƙatar ka samu wani abunci wanda inka gama mosta jikin zaka ringa ci domin ya taimaka ma wurin wurin gina jikin ka misali in ka gama a rana ace kana samun ko ƙwai haka kana ci. Wanda ko ƙwai guda uku kana ci, ka ci ɗaya da safe, rana ɗaya, da dare ɗaya ta yadda zai taimaka ma wurin gina jikinka ko kuma wani abu makamancin haka wanda ke gina jiki wanda za ka dinganci bayan, bayan ka gama motsa jiki. To amma in kana motsa jikin ba ka samu wani abunci me rai da lahiya kana ci to sai ka ga wanda abun yazo ya koma, koma baya. Amma in dai kana samun abunci mai kyau ga motsa jiki kana yi kuma gashi kana cin abinci mai gina jiki nan da nan za ka ga ka murɗe. Nan da nan za kaga ka yi ƙiba. To amma ni gaskiya a zahirin gaskiya yanzu ba kullum nake motsa jikina ba amma kalar motsa jikin da nake yi kawai na gudu ne. Shine nake yi a yanzu amma shima ba kullum ba nake yinshi.